Eh to maganan gaskiya nafi son shayi amma ina shan kofi amma nafi son shayi saboda kofi yana sani ina shaƙuwa amma shayi yana cire min mura.

Eh ina iya dafa abinci sosai ma. Don ko lokacin da nake makaranta ni nake dafa wa kaina abinci da kuma idan ina gida. Mama na ta tafi aiki ni nake yawon mana girki. Na dafa mana abinci ni da yayuna, 'yan uwana da baba na. Da kuma abincin da nake dafawa, ina iya dafa shinkafa, ina iya dafa taliya, ina iya tuƙa tuwo. Ba wanda ba na iya dafawa. Haka ma makaranta ina iya dafa abinci daban daban.

Eh to maganan gaskiya mun shaku sosai saboda ni ne mabiyin shi. Ko da, ko da baya nan ni yake kira in je in yi maye gurbin shi. Ina taya shi aiki lokacin da baya nan ko kuma idan ayyuka sun mishi yawa ni nake zuwa in yi maye gurbin shi.

Eh, ina bin ka'idojin aiki saboda ka'idojin ba su da yawa. Kuma ina ɗaya daga cikin waɗanda suke sa ka'idojin aiki. Ba a son yawan dann nawa idan kana aiki, idan kuma kana aiki ba a son yawan surutu. Shi idan kuma kana aiki ana so ka zama annise. Shine ka'idojin aikin nan ake sa. Ba a so ka karya ka'idojin nan. To ina ɗaya daga cikin waɗanda suke sa ka'idojin. Don haka ba na karya ka'idojin aikin mu. Ina bin shi yanda ya kamata.

Eh ina kallon tauraru da daddare sosai ma don lokacin da ake zafi muna kwanciya a waje muna kallon taurari dani da yan uwana har akwai taurarin da ko da yaushe muna, muna neman su akwai taurari masu tafiya akwai taurari masu haske.

Eh, abunda nakeyi da farko idan na isa ofis, ina duba ayyukan da ban kammala ba jiya, sai in fara in ɗaura daga kansu saboda kar a samu miskila. Sai kuma ina gaishe da gabaki ɗaya ma'aikata na gabaki ɗaya a lokaci da.

Eh to bamu da yawa. Dukan mu kwata-kwata mu shida ne a dangin mu. Mu shida ni da baba na da addana da yayata da yayana guda biyu mu shida ne. Ba mu da yawa da kuma gaba hiɗaya suna aiki. So ba mu cika zama ba ma a dangin mu gaskiya ba mu da yawa.

A'a, ba ma sa yunifom a wajen aikin mu. Muna amfani da kayan gida saboda kwalliya, kwalliyan mu ke ma filin aikin mun ne, da kuma aikin dai tukuna ba su fara ba mu yunifom na aiki ba amma ana sa rai za su bamu yunifom mu fara aiki da shi.

A gaskiya bani da katin kasuwanci saboda bana kasuwanci kuma aikin da nake yi bai da, ban da katin kasuwanci gaskiya. Kuma samun katin kasuwanci ba ƙaramin abu bane gaskiya a ƙasar nan, shi yasa abun ke da wuya.

Ato ina goga hakori na so uku a rana. Kamanda safe kafin ci abinci zan goga hakori na, sai kuma da rana ƙarfe sha biyu ina goga hakori na kafin in fita, sai kuma da daddare kafin kwanta ina goga hakori na saboda gundunciyon hakori da dattin hakori.

Eh to ina zuwa gidan fim amma ba sosai ba. Saboda yawancin kaman a shekara zan iya faɗa sau biyu ne dai nake iya zuwa. Idan an sake fim sai in je in kalla. Kuma ba koyaushe ba ne ake sake fim, shi yasa ban cika zuwa kallon fim ba.

Maganan gaskiya, miya mai zafi na fi so. Saboda gaba ɗaya abun da yake da sanyi ma ban cika so sosai ba. Na fi son miya mai zafi ko tuwo ne ma ina son shi da zafi haka. Kaman kunu abinci dai ya zamto da zafi. Miya mai zafi kuma za ka fi jin daɗin shi.

Eh to gaskiya, maganan gaskiya muryana yana da ƙarfi sosai. Ba hankali bane saboda yanzu, ko yanzu da nake magana muryana ba ƙaramin ƙara yake yi ba. Amma ba yawancin magana da hankali kan sai yawanci idan ina kira da mutum a waya ko kuma ina makaranta ko kuma ina cikin aji shine nake magana da hankali. Amma yawancin muryana da ƙarfi yake fita.

Lokacin da nake cin abincin dare gaskiya bana wuce ƙarfe takwas. Saboda idan na ci abinci ƙarfe tara, ƙarfe goma gaskiya in na kwanta, in na tashi da safe ina yawancin yin rashin lafiya ko kuma ciwon ciki ko kuma ina yin gudawa. Kaman yawancin abun dai ƙarfe takwas, ƙarfe takwas yayi ƙarfe bakwai shida zan iya cin abincin dare na lokacin bana wuce haka gaskiya.

Eh to kujeruna suna da daɗi gaskiya amma a yawanci kujerun a falo suke gaskiya, ban da kujeru a cikin ɗaki na gas sai katifa na. To shine abun gaskiyan kenan. A falo ne kujeru suke kuma suna da laushi ba laifi suna da daɗin zama.

Eh, ina karanta littattafai sosai, sosai ma kuwa. Don yawancin lokutan da nake zama bana yin komai, littattafai nake karantawa. Kuma na karanta littattafai Hausa da dama, kamar Iliya Danmaikarfi, eh, da Suransu di. Baran iya tuna sunansu ba gaskiya, na karanta littattafai sosai.

A'a babu, bana amfani da mataimakin murya. Ina amfani da murya na ne zalla. Ban cika son mataimakin murya ba saboda yana ɓata muryata da kuma zai hana ka yin amfani da abubuwa da yawa da kuma mutane in kana magana da su, ba za su gane ko kuma su fahimta me ake faɗa ba wata rana.

Eh to ina shan ruwan ƴaƴan itace amma kamar guda ɗaya na taɓa sha ko kuma zance ina ke sha. Shi ne wato na kwakwa da kuma yauwa da lemu, da lemu da kwakwa ina ga. Si, si, si shi kaɗai ne da zan ce nake sha a yanzu kan. Ba abin da kuma wani ƴaƴan itacen da nake shan shi gaskiya.

Eh gaskiya ina rufe bakina, bakina lokacin da nake yin hamma saboda ko a addinance ma an ce ka ringa rufe bakinka idan kana yin hamma da kuma gudun cututtuka. Wani cututtukan yawanci likitoci, likitoci su ka ce za ka iya janshi ta iska.

Ito ban cika sayan kaya a yanar gizo ba. Zan iya cewa sau biyu ne ko sau uku dai na taɓa sayan kaya a yanar gizo. Kuma gaskiya saboda suna ɗaukan lokaci da dama kafin su samu isowa. Inda nake shi yasa, ban cika son sayen abubuwa a yanar gizo ba gaskiya.

Eh ina amfani da sauro nagaskiya. Don a haka ma yanzu yana a ɗakina na daɗe da saka shi don gudun malaria da gudun cizon sauro da yawancin yaddi yana taimako gashi a lokacin zafi ko kuma idan zamu kwana a waje muna yawan tsawa ɗaura shi da ni da ƴan uwana muna kwana a ciki.

Teburan mu muna da shi kala kala gaskiya. Ba wanda babu. Akwai wanda yana da ƙafafu wanda ana naɗewa, wanda kuma ba a naɗewa. Akwai na karafunan, akwai kuma wanda aka yi zalla da itace. Shine sai kuma wanda, wanda yake da taya. Teburi mai taya wanda ake kai shi ofis ofis.

Eh to ban iya, ina iya yin iyo dai amma ba sosai ba. Bana iya yi in juma sosai haka dai a cikin ruwa gaskiya. Amma ina kokartawa da kuma baba na yana kan koya min saboda shi ya iya iyo sosai. Da kuma yayuna na suma suma sun iya iyo sosai. Da sauran ƴan uwa na saboda ni ne yaron ƙarshe to har yanzu dai ina kan koya.

Kai babu, ba mu da wifi a gida gaskiya. Sai dai idan mutum zai kunna ma nawayanshi ya kama hotspot nawar ne. Shine maganan gaskiya amma ba mu da wifi. Amma dai na ji baba na yana shirin saya mana wifi din saboda ita mai kyau kuma ya rage mana ayuka da kuma yana da tsawon amfani. Da kuma lokacin da ka ke bukatan shi ko ina ka gina dibaga da nisa da gida za ka kama.

Gaskiya ina tafiya da sauri sosai don a gidanmu ba wanda yake niyyin tafiya da sauri kuma yawancin aika saboda ina da sauri, shi ya sa ake yi wanna aika. Na ni nake ayyukan gida kuma zanje kasuwa, zanje shago, dukani nake zuwa saboda ina sauri.

Eh, maganan gaskiya bikin da na fi so shine kauyawa. Kauyawa na daurin aure da kuma bikin daurin aure. Gaskiya ina son bikin sosai da kuma na ƙarin girma kamar na soja haka. Shima gaskiya ina son bikin sosai.

Um wacehannu nake amfani da ita? Ina amfani da hannuna na dama. Ni ba dame ne, amma idan akwai lokacin da na karye, lokacin na karye to lokacin na fara koyon amfani da hannun hagu kafin nan hannuna na dama ya warke. To, yanzu gaskiya ina iya amfani da duka biyu, amma gaskiya ni ba dame ne.

Lokacin da ba wutan tar lantarki, yawanci ina fita waje mu haɗu da abokaina, mu zauna muyi hira game da rayuwa ko kuma mu buga, mu buga game a waya. Shine ko kuma watarana idan ba lantarki, muna haɗuwa da iyayena mu zauna mu tattauna game da makaranta.

Gaskiya ba zan iya kimanta sau nawa nake karɓan kira a wurin aiki ba, saboda muna yawan kiran juna. Idan za a kai kaya wani wuri, za a kira mutum ɗaya ya kai. Za a sake kira idan ana buƙatar mutum a wani wurin. Haka dai aikin yake. Ana kira akai-akai.

Eh ina biyan kuɗi ta waya kaman ɗazu da safe ma da naje nayi sayayya a shago, yace ta waya na biya kuɗin saboda yanzu komai na zamanin nan ya zamanto da sauƙi ta waya, zaka tura kuɗi ba tare da shan wahala ba, da kuma zan iya biyan kuɗin makaranta na duka ta waya.

Gaskiya zai wuya a rana ban je kasuwa so biyu ba. Ba ran da ba na zuwa kasuwa, sai dai idan na je makaranta ko kuma na je aiki. Saboda ni nake yawan mana cefane a gida da sauran siyayya duka ni nake mana.

Fanka gaskiya eh muna da fanka a rufin ɗakin mu, gaba ɗaya gidan kowa yana da fanka a rufin ɗakin sa. Sai dai fankan da yake ɗakin yayana, ya samu matsala so yanzu fankan da yake aiki nawa, dana iyaye na da na yayata nasu ne yake aiki.

Eh ina kunna sanarwar app sosai saboda wasu lokutan ba tare da ka shiga app ɗin ba za ka kalla sanarwa kuma yana taimako sosai saboda wani lokutan kan tsungun zai rike ka ba ka da lokaci amma idan wani yana tare da kai za ka kalla sanarwar gaskiya yana taimako sosai.

Eh to ina iya jefa dutse nisa sosai saboda a yarinta gaskiya mun yi ta harban dutse sosai ko kuma za mu ta harban kwaɗo. To gaskiya magana harban dutse don gaskiya tun a yaranta na iya zan iya jefa dutse nisan mita, mita hamsin gaskiya.

Da baki ɗaya gaskiya ina so, ina son shinkafa ina so tuwo. Akwai lokutan da ba koyaushe ba ne dai za ka ji kwaɗayi cin tuwo za ka so ka ci shinkafa. Haka wasu lokutan za ka so ka ci tuwo da kuma bisa ga miyan da za a yi yana gyara tuwo gaskiya.

Eh to gaskiya ne ba irin mai da ba na amfani da shi, sai dai man mata. Man mata gaskiya ban cika son amfani da shi ba. Amma ni dai ba kalan Vaseline da ba na iya amfani da shi. Ina iya amfani da asalin Vaseline. Na gafaki ɗaya mai dai ban da matsala da su, sai dai man mata da ke sa canja fata. Gaskiya ne mai da zai canja min fata ban cika son amfani da shi ba. Da kuma ƴan gidan mu ma basu cika son amfani da mai da zai canja musu fata ba, sai dai idan zai gyara maka fatan ka mai ɗin. Gaskiya don mai kuma yana da tsada, ba kowane irin mai ba ne mutum zai iya saya ya shafa. Akwai mai da dai kuma ina so in shafa amma da yake akwai rashin kuɗi, ba na samun kuɗin da zan iya in saya mai ɗin. Sai saboda haka sai in hakura ban saya mai ɗin ba, sai in saya daidai ƙarfe na. Yanzu kam anyi yanzu mai da nake amfani da shi bai da tsada. Shi dubu biyu ne da ɗari biyar. Kuma mai ɗin laifi yana da laushi, yana gyara jiki kuma lokacin hunturo, hazo yana rage, yana taimako sosai da kuma lokacin yana taimaka.

A gaskiya bana raba abinci na ga mutane, sai dai gabaki da 'yan gidan mu muke cin abincin mu kaɗai. Sai dai idan lokacin sallah yayi ko wani abu ana fitar da zakka, ma mu dane. Sai dai kuma idan zan ci abinci ni da abokaina na watarana ina yawan fitar mana da abincin waje. Zauna a zaure mu ci tare da abokaina shine kawai amma, mu ci fitar da abinci mu ma mutane kamar makwabta mu ba su abinci ba sai kamar ran sallah ko kuma wani abu haka yauwa.

Eh gaskiya ina yin ciniki sosai an saboda mamana ta koya min yadda ake yin ciniki idan ka je kasuwa sayen abu. Saboda ba komai ba ne kawai idan an kira ma kuɗin za ka sayi shaka. A lokacin wata wani lokacin in sun kira ma kuɗi riba kawai suke nema so za ka yi ciniki da su har ka zo daidai ku sauka daidai kuɗin da ka ke da shi. Shi ya sa mamana ta koya min yadda akeyi ciniki a kasuwa. Yanzu gaskiya shi ya sa yawancin cefane da yawancin sayuyuka sayayyan da ake yi a gida ne ake turawa saboda na iya ciniki gaskiya.

Eh, to gaskiya ni launin idona baki ne, haka kuma kowa a gidanmu na shi baki, baki ne. Sai dai yayata ita nata ba baƙi sosai ba ne, da kuma na mamana ita ma nata bai baƙi sosai ba. Yana nan dai gashi nan ba baki ba ne dai na mamana Ema.

Eh to, idan wurin biki ne ina son hayaniyan biki da filin bukukuwa dai ina son hayaniya. Amma ba ko yaushe ba ne nake son hayaniya gaskiya. Kaman filin taro, ban cika son zuwa filin taro inda mutane za su taru ana ta hayaniya da har zai, zai hargiza har faɗa a wurin. Gaskiya ban cika son irin wuraren can ba gaskiya. So yawancin zaman na ina zama ni daya saboda ni ban cika son hayaniya ba. Zan iya zama gaba ki daya da safe har yamma ina gida ba abunda nakeyi saboda ban cika son fita yin hayaniya ba.

Eh, tun ɗin makullin ɗakina kawai nake rikewa. Sauran makullan yana hannun babana da mamana kuma su na tafiya da shi wuraren aikinsu da shi. Basa ajiye wa a gida. Hakazaliga ni ma idan zan fita ina tafiya da shi wurin aiki ko kuma ina ajiye wa a ƙarƙashin katifa ko kuma a ƙarƙashin akwatiya ko kuma a cikin kofi ko kuma a kafet a kasan dadduman da ke ƙofan ɗakina a wuraren ko kuma a filin window nake ajiye wa.

Eh to ban cika son abincin titi ba, saboda abincin titi ba a cika natsuwa a haɗa shi sosai ba. Kuma ba ko a ina bane nake iya cin abincin titi gaskiya. Na fi son idan zan ci abinci in koma gida in ci abinci sosai. Idan kuma zan sai abincin titi to gaskiya kama dole ne zan je aiki ko kuma wani tsungulla ne ya kama ni da ba zan iya jira ba.

Eh ina farawa da wanda ya fi muhimmanci da wuri. Kaman yanzu ina da ayyukan gida kafin kuma ina zan iya zan ina da zuwa makaranta ina da zuwa aiki. To zan fara da ayyukan gida saboda su suka fi muhimmanci. Zan yi shara, zan yi mofin, zan yi goge goge kafin ina tafi makaranta. In je makaranta, in samo ilmi ka gaskiya gaba ki daya abubuwan da aka samu muyi mun na bayan to kafin nan daga wurin sai na wuce ayyu ka na.

Eh gaskiya ina rubutu sosai da sauri gaskiya. Don ko a makaranta ina na ɗaya daga cikin masu yin rubutu da sauri saboda ba mana rubutu a, a, a allo. Mu ne za ana karantarwa mu muna rubutawa. To shi ya sa yana ɗaya daga cikin abun da ya sa na iya rubutu da sauri kenan.

Gaskiya na fi kuzari da safe, da safe saboda lokacin na tashi, na ci abinci, nayi komai, ina da ƙarfin yin ayyuka. Gaskiya da yamma gaskiya ƙarfina yana raguwa sosai saboda lokacin na gama gajiya, na gaji sosai.

Maganan gaskiya, na fi son zama a kujera saboda shi ina samun hutu mai kyau da kuma yana rage min gajiya. Amma taburma gaskiya, taburma yana gajiyar da ni da kuma yana sa ciwon baya. Don zaka zauna ba tare da jini na komai ba, sai dai kuma idan zaka kwanta. In zaka kwanta kuma, zai nama layi a jiki ko kuma ya sama ciwon wuya.

E to gaskiya ina son zama kusa da taga sosai saboda shan iska lokacin zafi da kuma idan zan miƙa abu ko kuma zan yarda abu waje yana taimako sosai. Da yanayin ɗakin yanayin yadda katifa na ma yake gaskiya ina son ajiye shi kusa da taga.

Eh to ba mu cika yin amfani da kayan aiki sosai ba amma muna amfani da scissors, almakaci, batu almakaci muna amfani da almakaci da, da wuka da kuma tebura da kujeru da kuma yadi, gaskiya muna amfani da yadi sosai da kuma abin tura kaya, batu amalanke muna amfani da amalanke domin ɗebe kaya sosai.

Eh to ina wanke kayayyaki na yawanci ranar Asabar da safe saboda daga Litinin zuwa Juma'a ayyuka gaskiya suna min yawa sosai. Da har ba na samun lokacin wanke kaya. Amma kaman Asabar da Ladi lokacin ba abun da nake yi ina samun in wanke kaya na lokacin.

Zan iya cewa kaman daga safe har yamma gaskiya ina kallon wayana. Don gaskiya da shi nake neman kuɗi, nake yin su ayyukana, yin su ayyuka ta yanar gizo gizo. Don wata rana idan yawanci zan ce dai gaskiya.

Gaskiya ina amfani da tsintsiya, tsintsiya mai laushi wajen share, wajen share filin jirgin mu, da kuma ina, ina amfani da tsintsiya mai tauri, wajen share beranda da ɗakina saboda shi ya fi daɗin share veranda.

Gaskiya ban iya ɗinka tufafi ba amma abokai na sun iya ɗinka tufafi saboda sun koya. Ba haka kawai mutum zai tashi ya fara ɗinka tufafi ba gaskiya sai ya koya ana. Kuma kafin ka koya sai ka biya. Za ka biya misali kaman aboki na shi ya biya dubu ashirin kafin nan ya fara koyan ɗinka tufafi.

Gaskiya wasan da na fi so shine wasan kwallon ƙafa da wasan iwo. Amma na fi son wasan kwallon ƙafa sosai saboda shi koyaushe, ko da yaushe ina buga ƙwallon ƙafa da yamma tare da abokaina.

Gaskiya dai yake, aikina din gashi nan dai ba yadda yake. Yawanci ina dawo gida na ci abinci amma. Wasu lokutan ina zuwa inda ake sayar da abinci ne muje mu ci abinci tare da ma'aikata. Wani lokaci kuma ana kawo mana, ana kawo mana abincin har filin aiki saboda idan wancan idan aikin ya mana yawa kenan ake kawo mana abinci za mu ci sai mu cigaba da aiki a wurin.

Eh to gaskiya zan iyace so ɗaya ko so biyu a rana nake duba madubi. Yawanci idan na gama wanka ina duba madubi da kuma kafin na yi wanka. Sai idan lokacin da kuma zan gyara gashi na kenan bayan na yi wanka, zan gyara gashi na ina duba madubi. Da kuma idan na shirya ina duba kayan nasa a madubi.

Eh, abun da ya fi muhimmanci a kasuwanci shine iya magana da abokin cinikayyanka, da kuma tsabtace filin aiki, da kuma sayar da abun da yake da kyau wanda ba'a samu matsala tsakaninka da abokin cinikayyanka ba.

Eh, ina son kallon inuwata sosai. Domin wayansu lokutan ina amfani da shi domin duba lokaci idan ba agogo ko waya ah hannuna. Saboda in samu na yi sallah da wuri akan lokaci. Domin idan sha biyu ta yi ina sani ina duba inuwata, na kalla ta ina take saboda in san ƙarfe nawa ne.

Eh, wato kamar ni an haife ni a watan, watan goma ne. Watan goma, a-yayata kuma ita an haife ta a watan sha ɗaya. Yayana kuma wato ɗan fa ri shi an haife shi a watan a watan huɗu idan ban manta ba. Kenan kaman a watan huɗu? Sai mahaifiyata ita an haife ta a watan sha biyu. Mahaifina shi ma a watan, a watan goma shi ma aka haife shi.

Eh to yawanci ta safe idan mamana tana girki ko tana tafasa ruwan zafi, zan ce mata ta taimake ni ta sami kwaina a ciki ya tafasa tare da ruwan, ko kuma ina iya sashi a cikin kwano mai sabuwa sai a samin a cikin tukunya sai tafasa.

Koda yaushe idan akwai wutar lantarki ina cajin wayata gaskiya kamar yanzu ma ina cajin wayata don akwai wutan lantarki saboda mu muna samun wutan lantarki sosai kuma wayata yana samun caji sosai. Kam in na ɗan yi amfani da shi na yi wasu lokuta ya ɗan sauka cajin sai in sake maƙa lawa caji haka.

Eh ina jin kukan zakara da safe saboda maƙwabtanmu suna da zakara. Yana kuka da zaran asuba yayi, yana yawon taimako na tashi ba in tashi in samu in sallah asuba da kuma idan dare yayi, ko kuma ƙarfe shabiyu yayi ina jin kukan zakara gaskiya.

Eh ina rera waƙa sosai lokacin da nake wanka gaskiya. Kuma wasu lokuta ina zuwa da wayata bayan gida zan aje ko kuma na aje shi a cikin ɗaki na kunna waƙa sai ina bibiyan waƙan gaskiya. Ina jin daɗin yin haka sosai.

Eh, ina tofa miona a cikin bayi, cikin bayan gidan kenan don ban cika son tofa miyauna a cikin al'umma ko kuma a waje ba. Saboda likitoci masu ce don gudun cututtuka da kuma yaɗa cututtuka ka tofa miyau na ka a filin da za ka iya zuba ruwa ya tafi da shi ba wai a cikin al'umma ba.

Launin labulen mu, daban daban ne na dakunan. Kaman na daki na yanzu ga baki daya ja ne, sai kuma na dakin yayana shi kuma baki ne. Haka kuma na dakin baba na shi ma ja. Na dakin mama na shi kuma yana nan kaman ruwan kasa.

Eh to ina amfani da BBC, ina amfani da Aljazeera sai da kuma gaskiya ina jin Rediyo FM da Deutsche Welle. Da gaba ki ɗaya ina ji da akwai wani, eh kafofin watsa labarai na turai haka su ma ina amfani da su sosai.

Ina amfani da app kaman WhatsApp, ina amfani da Instagram, ina amfani da Telegram gabaki ɗaya don tura sakonni. Ina, ina amfani da, eh, Twitter, ina amfani da, eh, umm, akwai, akwai Threads. Sunan apps indai daban daban da nake amfani da su wajen tura sakonni, ina amfani da email ma.

Ah gaskiya bana jin tsoron kwari. Ban cika ganin kwari sosai ba ma, saboda muna amfani da abin kashe kwari kuma muna tsaftace gida sosai. Saboda haka gaskiya ba kwari sosai ma a gidanmu, gaskiya. Amma kwari gaskiya in sun zo kuma su sake, muna ganin su dai za su sake ko kaɗai tsaftacewa saboda gudun kar su ciji mutum, ko kuma illata wani abu da.

Eh gaskiya ina miƙe jiki da safe sosai. Ina miƙe jiki, ina zuwa gudu da safe. Zan fita kaman ƙarfe huɗu na safe ko biyar bayan sallan asuba kenan, sai in dawo misalin ƙarfe bakwai haka. Zan dawo in sake miƙe jiki, in sake in watsa ruwa, haka kuma kullum nake yi.

Eh, takardun aikin da nake dawo da su gida ina aje su ne a cikin fayil guda, sai in aje su tare a waje ɗaya in sa su a cikin drawer sai in kulle. Bayan da safe in zan tafi aiki sai in sake in buɗe, in ɗaukan wanda zai ke son yin amfani da shi a lokacin ke nan. Waɗansu lokutan kuma ina ajiye fa-- eh, gaba kiɗe takardun aikin ɗin a ofis saboda gujin ɓatawa.

Eh ina yin motsa jiki kullum. Ina zuwa in je in ɗaga ƙarfe a gidan abokai na da safe. Ina zuwa gudu da safe bayan sallan asuba. Haka dai koyaushe nake yi. Ina motsa jiki kuma a gida. Kaman da rana haka kafin na shiga wanka zan motsa jikina in haɗa zufa sosai kafin nan na shiga wanka.

Abun da ya fi sani dariya gaskiya, shine yawanci idan ina wasan kwallon ball, ina buga kwallon kafa ko kuma ina kallon fina-finai a ban dariya a cikin wayata. Gaskiya ina dariya sosai don akwai abun ban dariya da nishaɗi.

Eh to gaskiya unguwarmu yana kusa da bakin hanya ne kuma yana kusa da makaranta. Sai unguwarmu kuma yana nan dai. Ruwa ya dan bata shi haka bamu da kwalta. Muna rashin magudanar ruwa kuma gidajen gaskiya eh to gidajen ba laifi alhamdulillah gidajen suna da kyau. Kuma akwai hanya sosai mai kyau. Muna da hanya kam gaskiya, babbar hanya ce muke da shi a unguwar mu.

Gaskiya, dangantakarmu da abokan aikina yana nan kamar mu iyalai ne. Ba mu samu matsala kowa yana ba juna, eh, girmamawa yadda ya kamata. Ba a samu matsala muna yin, zama muyi hira tare, ayyuka tare cikin zumunci da aminci ba tare da samun wani matsala ba.

A gaskiya bama amfani da ruwan rijiya. Mun fi amfani da ruwan famfom. Rijiya gaskiya ba mu ga ma rijiya sosai. A anguwar mu ma gaskiya zai yi wuya ka samu gida mai rijiya yanzu. Yanzu an fi yawancin amfani da famfam. Saboda ruwan rijiya gaskiya ba kowanne ba ne yake tsaftace. Amma na famfon nan ya na nan tsaftace.

Eh to gaskiya bisa ga yadda yana ke, ayyukan ranan yake kasancewa. Idan ba ayyuka sosai ina duba saƙonni sosai. Kamar ko da yaushe ina duba saƙonni. Amma idan ina aiki, aiki sun min yawo gaskiya bana samun lokacin duba saƙonni. Amma idan saƙonnin kuma akwai sanarwa na danake sawa nawansu apps da in sun nuna min saƙonnin na ga suna muhimmanci ina duba.

Eh to gaskiya bayan da bana farkawa idan na kwanta da wuri misalin ƙarfe sha ɗaya zan iya tashi ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu zuwa uku. Watana kuma in na kwanta ina iya tashiwa ƙarfe huɗu ƙarfe biyar bisa ga ayyukan da na yi. Idan ban yi ayyuka sosai ba gaskiya bana bacci da wuri haka kuma misali bana, bana tashi da wuri.

Eh, ina shan madara gaskiya sosai. Ina son madara kamar lokutan azumi, lokacin da ake yin sahur ko buɗe baki, ina yawan shan madara. Don yana taimakon mutum da kuma yana gyara fata kuma yana ba mutum mai ko jiki sosai gaskiya yana taimakon jiki.

Eh, ina iya hawan keke, ina iya tuƙawa saboda ni ma ina da keke. Tun lokacin da nake ƙarami ina da keke. Na iya hawan keke, ina tuƙa sosai. Har yanzu ma keke na ina amfani da shi gaskiya. Lafiyanshi kalau, ina yawan zuwan aika, ina zuwan aiki da shi gaskiya yana taimako na sosai. Ina zuwa kasuwa ko kuma karɓan sako, haka dai da sauran su.

Abunda nake tunawa daga yaro shine lokacin da nayi laifi aka, aka bulale ni goma sha shida gaskiya ba zan manta wancan lokacin ba. Gaskiya zafi ya min zafi sosai, nayi ihu abokaina sun min dariya gaskiya bana iya manta wancan lokacin.

Eh ina cizon farce na amma ba koyaushe ba. Kamar lokacin da nake tunani ko kuma ba abun da nake yi ko kuma ina jiran wayata tayi caji. Gaskiya irin lokutan din ina yawan cizon farce na. Da kuma idan ina so in yi tunani mai zurfi ina cizon farce na sosai saboda in tuna abu da wuri.

Eh to ina kwana a kan gado, sai dai idan mun yi baƙi sai in je in kwana a ƙasa a kan darduma. Zan ba wa baƙon katifan gadon in sai ni kuma na kwanta a kan darduma. Idan kuma bako ɗin namiji ne da kuma bai da girma sosai, yawanci muna yawan zamu iya kwantawa tare ba tare da wani matsala ba gadon.

Gaskiya ina yawan son yanka farshe na saboda ban cika son barin dutti ba. So gaskiya ina yanka farshe na kaman a wata dai ina yanka sau biyu, sau uku haka ne. Saboda ayyukan da nake yi baya son farshe da kuma idan zan je makaranta ba'a son farashunan kasuwanni yawa da kuma datti.

Gaskiya yanzu kam bana sauraron rediyo kaman da, saboda yanzu zamani ya canja ana ganin labarai a, a TV ba kamanda ba. Ana yi, ina jin labarin rediyo, labarin wasanni a rediyo, na jin labarin gabaki daya abun da ke faruwa a rediyo. Amma yanzu gaskiya bana jin rediyo sosai. Bana jin rediyo ne ma, zan iya faɗa kai watanni banji rediyo sosai ba yanzu gaskiya.

Eh, gaskiya ina yawan yin wanka cikin zuciya sosai. Saboda idan nayi wanka hankali na yana dan kwanta wa haka, da kuma zafin zuciya gaskiya yana rabuwa. Idan nayi wanka, gaskiya wanka ba ƙarami ƙwatar da hankali yake ba. Yana taimako, idan nayi wanka cikin zuciya ina samun kwanciya ne in kwanta in huta. Idan na huta na tashi gaskiya ba ƙarami hucewa nake yi ba.

Wasan da nake a waje shine na ƙwallon ƙafa. Ina zuwa wasan ƙwallon ƙafa misalin karfe huɗu da rabi sai na dawo karfe shida kafin sallan magriba toh, da koyaushe nake zuwa ƙwallon ƙafa gaskiya. Ba mu da lokacin hutu sai dai mu je a buga wasanni har a gaji. Wani lokutan muna yin yawa sosai, wani lokutan kuma ba ma yin yawa. Amma gaskiya mun fi jin daɗin wasan idan mutane sun zo sosai.

Gaskiya a sati sau ɗaya dai ko sau biyu haka ina share ɗakina na yi mopping. Room da yake bada ni kaɗai ne a cikin ɗakinmu. Ba da kowa na ke a ɗakin ba. Ɗakin gaskiya ba wani datti yake ba kuma ba zama na ke yi ba. Ina zuwa aiki daga safe da yamma in dawo, shi yake. Nan na watsa ruwa sai in fita kuma yake. Da yamma sai in fita kwallon ƙafa. Haka dai na ke yi kullum. Shi yasa ɗakin dai ba datti yake ba kullum. Yana nan dai a tsaftace. Shi yasa na fi sharewa da in mopping nashi kamar Lahadi ko kuma Asabar ko ranar Juma'a ko Litinin. Waɗannan lokutan ne na ke samun lokaci na wanke na share kamar da safe ko kuma da yamma idan na dawo. Sai kuma da bayan gidana zan haɗa gabaki ɗa ya idan ina sharewa.

Ban cika sanya agogo a hannu ba saboda yawancin agogunan da na taɓa amfani da su. Ina yawan manta su lokutan sallah ko kuma idan zan yi alwala. In na cire shi na ajiye shi a gefe, ina yawan mantawa da shi inda na aje. Da kuma wa'yan su lokutan agogo yana ji min a hannu gaskiya sosai.

Eh, lokacin da na fi so a cikin shekara shine lokacin zagayowar haihuwa na da na baba na. Saboda shi bai da wani nisa tsakanin mu da shi. Zagayowar haihuwa na takwas ga watan goma, haka zalika baba na shi kuma goma ga watan goma. Ta zanen kwana biyu ne tsakaninmu mu na yin murna sosai.

Eh to gaskiya ban sani ba amma wanke kayana yana ɗaya daga cikin abunda nake shirinyi a karshen mako. Dan ko wani karshen mako ina yawan wanke kayana ko kuma ina kaiwa a wanke min. Saboda idan kayan sun min yawa ina kaiwa a wanke.

Eh hotonan wayana ina ajesu a gallary. Da kuma akwai abun da ake kira Google Photos to shima a wurin nake sawa ina, ina ajiyansu gaskiya basa ɓata. Ko shekara nawa ne idan ka ajiye hoto a ciki zai dawo. Ko wani waya kuma idan ka saye ka sa shi a ciki insha Allahu hotunan gabaki da zasu dawo.

Gaskiya a wajen aiki ba ni kaɗai nake yanke shawara ba. Ina samun abokan aikina ne mu yanke shawaran tare. Idan mun ga zai mana aiki mai kyau sai muyi amfani da shi. Idan bai zai mana ba kuma, za mu kira oganmu daga sama sai ya gaya mana. Za mu yanke shawaran tare da shi, sai ya gaya mana ga abun da zaiyi ga mafitan da komai yanda za muyi muyi sare-sare.

Eh gaskiya ina jurewa barkono me yaji sosai. Don zamu iya mu ci abinci tare da abokana. Idan me barkono sosai. Ni zan iya jurewa in gama cinyewa gabaki ɗaya amma abokanai na zasuce barkono ya yi yawa. Amma ni gaskiya ina jurewa don tun ina karami 'yar uwata ta koya min cin barkono me yaji sosai.

Gaskiya ina jin tsoron rashin lafiya da hatsari. Don wancan gaskiya abu mafi muni shine mutum yayi rashin lafiyan da har za'a sa mishi drip ko kuma ya fita hankalin shi. Gaskiya ina tsoron rashin lafiya sosai. Hatsari ma yana iya sa mutum ya mutu.